Eh ina da katin kasuwanci wanda nake amfani da shi a matsayin kati da ke shaidawa cewa ni ɗan kasuwa ne ina zuwa da shi kasuwa kuma yana da matuƙar amfani. Ina jin daɗi saboda yana taimaka mun domin mutane su tabatar da cewa ni ɗin ɗan kasuwa ne kuma yana kare ni daga mutane masu.

A gaskiya ina kallon mudubi sau da yawa musamman yayin da na ji fuskata. Wani abu ya faru akan fuskata kamar hanci na ko kuma na joni ƙasa ƙasa akan fuskata. Zan yi ƙoƙari in duba mudubi amma hakan ya kasance ne duk lokacin da zan fita daga cikin ɗaki in fita waje daga gida domin in fita kada in je wani abu ya hau kan fuskata wanda mutane ba za su ji dadin ganina ba. To zan yi ƙoƙari in duba in gani sai in gyara.

Eh sosai sosai ma ina zuwa aiki akan lokaci dai dai yadda ya kamata saboda idan banje aiki akan lokaci ba hakan zai jawo min koma baya wurin rage saurin aikinda zamuyi. Sannan ni kaina ban kyautawa kainaba saboda bani kaɗai nake yin aiki ba. Dole abokan aikina suna buƙatar nima taimakona inje da wuri in taimaka musu sosai sosai.